Na fi so, eh, lokacin ruwa. Watan, watan huɗu zuwa watan bakwai, tokwas. Don lokacin ana ɗan samu ruwa. Muna ɗan wahalan ruwa lokacin ruwa. To lokacin muna samu ruwa, gashi dai zufa, akwai zufa sosai a rani. To dai lokacin ruwa, zufa ɗin yana raguwa sosai. So ni, na fi son lokacin ruwa ne.

To dai a gun aiki ni dai mutum da ban so ina cime cime ko'ina da na samu kaina. In dai zan je aiki ina da ruwa na in sa kwano na in rike zuwa gun aiki. In naje aiki abinci na ne nake ci don kam. Wani lokaci ɗin ba za ka san kan da mutane suka dafa abinci ba. Eh yaya hygiene na abinci din da suka dafa. Wani lokaci da ka ci ka gan a samu gudun ciki ana zawo ana amai da wasu cutama da za kaje ka ɗauka. To dai in na fita aiki ban so ina cime cime a waje. Abincin da ba'ayi sealing din shi ba. Wani lokaci bana so don kam wani lokaci din ma wanda an yi sealing din su akwai su fake wan din ko'ina a kasuwa dai. To dai ace gabakiɗaya dai na fi so in dafa abinci na a gida in riƙe a wurin aiki. Abun da ni dai na fi so inci a wurin aiki abinci na da na dafa a gida.

Toh dai muna mu'amala sosai da shugaban gun aiki na, yana da tsauki baya da ɗaga kai ba, yana kawo kan shi dai-dai a gun mu baya ɗaga kan shi, a'a shine shugaba a'a shine haka ne sai mun yi haka sai mun yi haka. Ya iya saukar da kan shi dai-dai ya zo a gun mu toh kuma haka ɗin. Amma a gaskiya kam muna da ƙantakar sosai da shi.

Ba dai ranan da ina zuwan kasuwa dai. Duk ranan da ina da abun da zan je in siya kasuwa, to rana din zan je kasuwa. Kai makon da ya wuce ina gan kusan ko wane rana a cikin sati din na shiga kasuwa. Dan in ka tashi da safe kila akwai abun da zai zo maka gargawa ba dai shiri bane to dole da zaka shiga kasuwa. Kila yau ace gashi wannan ka je ka yi wannan da aka shiga kasuwa. Aha gashi an zo sako da aka je ka siya wannan ka kai wannan dole mutum dai shiga kasuwa. So ba dai wai ace wai akwai ranan da na sa ina tafiyan kasuwa. In dai kaman a siya kayan da za a sa shi a gida ne da zamuyi amfani da shi ma wata din yauwa wannan dai ace wai kaman karshen wata, shi din ne dai kawai na sani karshen wata zan je kasuwa in zan siya kayan abun da zamuyi dashi na watan da yana zuwa. Aman dai in ban dai, in ban da shi dai duk soran zuwan kasuwa din bana sa rana ku. In na tashi in akwai bukata da zai kai ni kasuwa dan je kasuwa. In ba bukatan da dan je kasuwa to shikenan ina zama gida. To dai ba rana, duk kawai kanda rana din dai ya tashi zamu je da shi haka.

Ina iya busa tsaki sosai sosai to dai akwai abun da ana ce mashi matankaɗi. Dai a garin mu, a yaren mu dai in za ka dafa abincin gargajiyan yaren mu dole sai ka yi amfani da shi matankaɗi din. To ka gan akwai shi tsaki din akwai dusa. To dole za ka yi amfani da shi matankaɗi din. Ka tace shi tsaki din ya je gefe, shi dusa din ya je gefe. To dai riƙewa da yin amfani da shi tun dai muna tashiwa an koya mana. Na iya amfani da shi sosai.

Taimako dai yana zuwa kashi kashi kuma bisa ga bisa. Ni dai ina iya taimaka ma mutane akwai dai wanda kila ba abinci kai ko da ma basu tambaya ba. Indai na gani cewa kai abinci fa ya gagari mutanen nan kuma ina da sha gida, ina iya ɗiba in ba su. Taimako ma kamar yanzun nan da muke, ana wahalan ruwa sosai. Wani lokaci ana kankankwasawa ƙofa in buɗe ma mutane ƙofa su zo su ɗiba ruwa. To kuma wannan shi ma ma taimako ne. Wani lokaci mutum kana tafiya ka ga mutum ya ce ɗan rage mun hanya, ɗan ɗaga mun ƙafa, ka ɗauke su a abun tuƙi. Wani lokaci kuma mutum dai ya zo sha wa. Abin da na sani duk wanda ya zo ya same ni ina kan taimaka musu a gun karatu, a gun koyo abin da basu sani ba in koya musu. A zo wurin dahuwa ma akwai wasu abubuwan da wasu su basu sani ba kamar mu ta arewa a gefen wurin da su ba 'yan arewa ba a zo yin kamar su waina, su awara kai ma har ma yin kunu yakan gagare su. In suka zo don Allah baiwa Allah ki koya mana kanda ana yin wannan abun ina koya musu. Taimako din suna zuwa da yawa. Wani lokaci mutum dai ya same ni a'a dan da ɗan kama mun kai ɗan mun kitso ina kan taimaka ma a wannan gefe din. To a cikin su wanda dai ni zan iya tuna su din ke nan da na san na kan taimaka ma mutane a wani gefe.

Eh, ina iya duba lambar QR. Shi dai duba lamba ɗin ba wuya ba. Kanda ina dubawa don yi downloading ɗin app da dai mun scanning ɗin QR ɗin. In ka samu QR ɗin, za ka kawo wayan da yana da app na scanning ɗin, za ka sa ya yi scanning ɗin. Ya yi scanning ɗin zai cire maka lamba ɗin, sai ka rubuta lamba ɗin. To ni dai na iya duba lambar QR.

To dai, abin da nake yi da farkon lokacin da na iso ofis na ɗaya dai yana da kyau mutum dai ya fara ranar shi da addu'a. Na ɗaya dai ina fara addu'a, in na yi addu'a in dai ba'a share mun ofis ba, da in share in akwai kura in share kura, in duba ko dai an kawo sako ko babu, in ba sako sai in duba in aikin da dai ban gama ba da in gama ce. In kuma ba aiki to dai sai mu zauna mu fara jiran aiki na rana ɗin. Wani lokaci mu juya zuwa ofishinsu colleagues ɗinmu muyi gaisuwa da su. Abun da dai nake yi ke nan da farkon lokacin da na iso ofis.